Yaya kake inganta aikin ku? Eh, gaskiya ni ina a-inganta aikina ta haya da dama, musamman idan ya zamantoce wa aiki ya biyo ta hannuna. To ina tabbata in gan cewa wannan aikin nan ya ingantu sosai, na yi shi yanda mai aikin zai ji daɗin aikin sosai. Kamar yanda nake aikina, abun da ni na ƙi jini a rayuwa shine ya zamantoce wa in gama aiki, sai a kira ni ko kuma a dawo min da aiki cewa wannan aiki bai yi ba. To wannan abun yana matuƙar damuna, baya sa ni farin ciki, baya sa ni jin daɗi. Saboda bana son wa-waɗanda nake ma aiki su dinga ƙorafi cewa aikina bai yi ba. Amma a yanda nake ƙoƙa, iya ƙoƙari na, in gan cewa na inganta aikin da nake yi, to ina godiya ga Allah matuƙa. Saboda yawancin waɗanda nake ma aiki yabo na suke yi saboda yanayin kyawun aikin da nake musu, kuma da yanayin yadda nake inganta aikin da nake musu. Ko da ace, a yanayin yadda rayuwa yake tafiya, kullum, kullum aikin da mutum yake yi mutum yana ƙara ilimi a kanshi ne. Kuma a yanayin aikina, yanda nake aikin ƙere-ƙere, to a wannan yanayi, na fara aikin ƙere-ƙere a, a yanzu dai gaskiya ya fi shekaru goma da nake aikin ƙere-ƙere. To idan na duba a lokacin, daga lokacin zuwa yanzu, a irin ƙere-ƙeren da na yi da yawa, to a yanzun akwai cigaba sosai. Saboda duk irin matsalolin da na sassa mu a baya, saboda yanayin aikin da nake yi a lokacin, to yanzu abubuwa sun canza. Kuma ni kai na, na ƙara samun ilimin yanda nake inganta, nake inganta ayyukana kuma da yanda nake sarrafa su. Akwai abubuwan da bana iya yi a baya wanda ya zamantoce wa yanzu dai ina yin su. Akwai abubuwan da ya zamantoce wa a wannan lo-lokaci da nake duba yanayin al'amuran rayuwa kuma da yanayin yadda abubuwa suke yanzu. To yanda nake yin abun da zai iya ba ni wahala a wannan lokaci, amma a yanzu na riga na gane duk abun da na san zai ban wahala, to ina ƙoƙa, iya ƙoƙari na in gan cewa, a, na yi shi yanda ya kamata. Dudda a lokacin nan ina ƙarƙashin maigidana ne. A, kafin ya zamantoce wa ni ma na zo na, ya sallame ni kuma ni ma yanzu ina iya ansan aikina kuma har aikinshi ina yi kuma ana samun nasara sosai. To abun da yake da muhimmanci da ya kamata ace mutane su gane shine, dai duk lokacin da ya zamantoce wa mutum zai yi ma wani aiki, to ya tabbata cewa ya inganta wannan aikin. Saboda ni a wajena duk aikin da na yi in dai bai kwanta mun ba to bana ba maishi. To shi ya sa nake iya ƙoƙari na, in tabbata kuma an gan cewa abubuwan da nake yi abubuwan ne da suka kamata ne kuma mai aiki ya ji daɗi ni ma na ji daɗi. To wannan shi ne abun da ya sa har wasu suke ganin ƙoƙari na, har wasu in za a yi wani abun sai a ce a bari sai na zo kuma sai a ce nine zan iya yin wannan abun. To ina godiya ga Allah da wannan ni'ma da ya yi mun.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh, yanayin yanda nake magance damuwa a aiki hanyoyi guda biyu ne ko kuma zan ce yana iya zuwa a fuskoki guda biyu. Akwai irin damuwar da ya zamanto cewa wannan, wani abu ne da ya riga ya faru kila a lokacin mutum yake gida kafin mutumin ya je wajen aiki. Wanda kila abun da ya faru abu ne wanda ya zamanto cewa kila ba a samu, an samu matsaya ko kuma an samu mafita akan shi ba. To, in dai abun ya zamanto abun da yake da muhimmanci ne sosai. To, ba yan da za'ayi ace mutum zai je wajen aiki kuma wannan abun ba zai dinga zo mai a rai ba a wannan lokaci. To, kamar yadda muka sani kowa da yanayin irin zuciyan shi amma a bangaren nawa duk lokacin da aka ce yi wani abu ya faru ko musamman idan ya zamanto abun da ya shafi ni ne. To, gaskiya ko da idan ya zamanto ina wajen aiki wannan abun zai dinga zuwa mun a ƙwaƙwalwa, zan dinga tunawa da shi kuma abun nan zai dinga damu na. Amma a lokacin da nake ɗan samun sauƙi shine, shine idan ya zamanto cewa aikin da nake yi aiki ne wanda yake buƙatar, wanda yake buƙatar hankali na sosai. To, shine ko kuma idan aka ce aiki ya yi yawa to a lokacin nan ina ɗan iya ɗan cire shi a zuciya na ɗan lokuta kaɗan kuma a cikin yanayin da nake aikin nan kuma, ah, abun yana iya dawo mun. To, wannan na bangaren, ah, na bangaren matsaloli wanda ya zamanto kila mutum zai iya haduwa da su daga gida kafin ya je wajen aiki. Kuma, kuma akwai wannan na bangaren, ah, wanda zan ce musali bangaren aiki. Kuma a na bangaren aiki shima yana zuwa a fuskoki daban-daban musamman ta fuskan da ya zamanto cewa kila akwai wani aiki da nake yi wanda ya zamanto cewa aikin nan yana ɗan ba ni matsala, yana ɗan ban matsaloli. To, irin wannan lokacin idan ya zamanto cewa kila ina ƙoƙarin yin tunanin na yanda zan ɓullo ma al'amarin yanda zan samu mafita a wannan lokaci. To, wani lokaci a cikin yin wani aiki ko kuma adaidai lokacin da nake yin wannan aikin to wasu tunani za su iya zuwa mun wanda zai zamanto cewa a cikin wannan tunanin nan za a iya samun mafita. Akwai wanda ya zamanto cewa ko da idan nayi tunanin lokacin duk irin tunanin da zai yi to ba, ba kila a wannan lokacin ba zai ban irin mafitan da ya dace ko mafitan da nake so sosai ba. To, wani lokaci sai na ji ina yin wani abu amma saboda yanda na sashi a cikin zuciya na ko kuma yanda abun, ko kuma yanda abun yake damu na. To, irin wannan lokaci to ɗan irin abun da nake yi zai ingan ce wa ɗan tunanin, tunani kawai zai iya zuwa mun. Kuma idan wannan tunanin ya zo mun idan na je na dudduba shi da irin yanayin tunanin da na yi a da da wanda ya zo mun a wannan lokaci to a wannan lokaci gaskiya ana samun nasara na yanda za'a samu mafita kuma a samu yanayin abubuwan da ake so yanda ya kamata. To, shine dai wannan, ah, a takaice, ah, yanayin hanyar da nake magance damuwa ko kuma wasu yan matsaloli, ah, a wajen aiki.